Eh, ina iya, ina sayan kaya a hanan gizo saboda sayan kaya a hanan gizo shine sayan kaya mafi inganci. Wanda zaka kaman kayan da ka zaɓa, wanda kake so shi zaka ama ka. Saboda ina sayan kaya a hanan gizo sosai. Saboda sayan kaya a ayanan gizo shine zaka samu kaya wanda kake so. Ma kaya mai inganci babu wani damuwa.

Inda na iya taimakawa mutane, ina taimakawa mutane. Wajen in naga ba su da abincin da za su ci, zan ba su abincin da za su ci. Sannan kuma suna neman wani buƙata na taimako na asibiti, nan ma na kan taimaka daga yanayin abinci ko kuma yanayin asibiti ko kuma yanayin, yanayin rayuwa, to ina taimako sosai.

Gaskiya nafi son cin shinkafa. Saboda shinkafa shine abincin da na fi so. So na fison cin shinkafa akan tuwo. Ni bana son cin tuwo sosai. Saboda tuwo yana mun nauyi. Na ci tuwo nakan, yakan kumbura mun cikina inje inyi kashi. Amma shinkafa na ci nakan zama normal.

Gaskiya abincin da na fi so, na fi son cin abinci shinkafa da wake da mai da yaji. Shine abincin da na fi son ci. Dan gaskiya ne. Kullum in za a dafa mun abinci, na fi son in ci shinkafa, a sa mata wake da mai, a sa mata mai ta ji, a sa mata yaji ta ji. Shine abincin da na fi so.

Gaskiya ina raba abincin na da mutane, saboda ni duk abincin da zan ci in ban ba mutane ba ni abincin baya isa na, ya sa nake raba abincin na da mutane. Kullum nakan zo in raba abincin na da mutane wanda bai ci abinci ba yazo muci, abinci kam in na samu kullum nan dai mutane zasu ci.

Tsintsiyar da nake amfani da shi gaskiya na fi amfani da, tsintsiya wanda ke matsayin tsintsiyan, tsintsiyan laushi ne. Saboda tsintsiyar laushi yakan share mun ɗakina, domin na kan fito wajen in ɗanyi shara da shi. Amma ni kan gaskiya, na fi son inyi amfani da tsintsiyar laushi. Saboda tsintsiyar laushi gaskiya yana mun shara da yawa a rayuwa na.

Gaskiya zan ɗinga jin hayaniya. Hayaniya yakan dame ni sosai saboda ni bana son, ni ba mutum bane mai son hayaniya. Amma duk gurin da ake hayaniya ni ƙammace ƙam zamu a gurin bane ma. Duk hayaniya yakan dame ni sosai da sosai wallahi. Ni bana son zama gurin da ake hayaniya. Hayaniya bana son shi.